Assalamu'alaikum. A yau zanyi magana ne a kan wani muhimmin bangare na rayuwar al'umma. Tambayar ita ce, yaya dangantakarmu da maƙwabta take? Kuma me yasa kyakkyawar dangantaka da maƙwabta take da muhimmanci? A al'ada, maƙwabci ba wai kawai mutumin da yake zaune kusa da kai ba ne. Maƙwabci wani bangare ne na rayuwarka. A Hausance ma ana cewa maƙwabci yana da hakki sosai a kan mutum. Idan dangantakar ka da maƙwabta ta yi kyau, rayuwa tana zama mai sauƙi da natsuwa. Ni kaina zan ce dangantaka ta da makwabta tana da kyau. Muna gaisawa a kai a kai. Muna tambayar juna lafiya. Kuma idan akwai wata matsala, muna ƙoƙari warware ta cikin fahimta. Wannan yana sa mu mu zauna cikin kwanciyar hankali. Abu na farko da yake taimakawa kyakkyawar dangantaka da makwabta shine girmamawa. Idan mutum yana girmama makwabci, ba, ba zai yi abin da zai dame shi ba. Misali, hayaniya ba tare da dalili ba ko rashin kula da tsafta duk suna iya lalata dangantaka. Haka kuma, sadarwa tana da muhimmanci. Idan akwai wata matsala, yana da kyau a yi magana cikin ladabi mai makon yin faɗa ko husuma. Yawanci matsaloli tsakanin makwabta suna faruwa ne saboda rashin fahimta. Idan an yi magana da kyau, matsalar na iya warwarewa cikin sauƙi. A wasu lokuta muna taimakawa juna. Idan makwabci yana cikin buƙata taimako kaɗan, na iya yin babban tasare. Ko da gaisuwa mai kyau ko tambayar lafiya na iya ƙarfafa dangantaka. Wannan shine kinshikin zaman tare a cikin al'umma. A ɓangaren tsaro ma kyakkyawar dangantaka da makwabta tana da amfani sosai. Idan kuna fahimtar juna, za ku iya kula da juna. Idan wani abu ba daidai ba ya faru, makwabci zai iya lura ya sani, ya sanar. Wannan yana ƙara tsaro da kwanciyar hankali. Duk da haka, ba kowane lokaci ne dangantaka da makwabci take zama cikakke ba. A wasu lokuta ana iya samun saɓani. Amma abin da ya fi muhimmanci shi ne yadda ake magance saɓanin. Haƙuri, fahimta da ladabi suna taka muhimman, muhimmiyar rawa wajen warware matsala. A ganina, zaman lafiya da makwabta alama ce ta kyakkyawar al'umma. Idan kowa ya kula da yadda yake mu'amala da makwabci, al'umma za ta fi zama lafiya da haɗin kai. Wannan abu ne da ya kamata mu koya tun daga gida. Don haka, idan a-aka tambaye ni yaya dangantakarku da makwabta take, zan ce ina ƙoƙarin tabbatar da cewa dangantaka da makwabta tana cikin girmamawa, fahimta da taimakon juna. Wannan yana sa rayuwa ta fi zama mai daɗi. A karshe, makwabci wata ni'ima ce. Idan muka yi kyakkyawar mu'amala da makwabta, za mu samu kwanciyar hankali, taimako da zaman lafiya. Muyi ƙoƙari mu zama makwabta nagari domin hakan yana amfani da kowa. Na gode sosai da sauraron wannan magana ta. Ina fatan ta amfane ku. Kuma ina fata kun gane me ake nufi da dangantarku da makwabta take. A ƙare kuma zan ce babban abu da yake faru da mutane a yau rashin dangantaka da makwabta ne. Na gode.

Assalamualaikum. A yau zai magana ne akan wata tambaya da ta shafi rayuwar mu ta yau da kullum, musamman lokacin barci da hutawa. Tambayar ita ce, kana amfani da matashin wuya? Kuma me yasa yake da muhimmanci? Matashin wuya wani abu ne da mutane da dama suke dauka a matsayin ƙananan abu. Amma a gaskiya yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar wuya da bayan ka. Yadda mutum yake kwanciya da yadda yake tallafawa wuyansa na iya shafar yadda yake jin jikinsa da safe. Ni kaina ina amfani da mata- matashin wuya. Dalili kuwa shi ne yana taimaka mun in kwanta cikin natsuwa, musamman idan na yi aiki ko na gaji sosai. Idan wuyanka bai sami tallafi mai kyau ba yayin barci, za ka iya tashi da ciwo ko jin nauyi a wuya. Matashin wuya yana taimaka wa wajen daidaita wuya da kashin baya, da kashin baya. Lokacin da wuya ta sami madaidaicin matsayi, jiki yana samun hutawa sosai. Wannan yana rage ciwon wuya, ciwon baya da ma ciwon kai da wasu mutane suke fama da shi. A wasu lokuta, mutane basa amfani da matashin wuya saboda basu saba ba ko kuma suna ganin ba lallai ba ne. Amma da zarar mutum ya fara amfani da shi, zai iya lura da banbanci. Barci zai fi kyau kuma tashi da safe zai fi sauki. Haka kuma ba kowane mata- matashin wuya ne yake dacewa da kowa ba. Wasu mutane suna son matashi mai taushi, wasu kuma mai dankarfe. Muhi- muhimmanci shi ne matashin ya dace da yanayin kwanciyarka. Ko kana kwanciya a baya, a gefe ko a ciki. A yau akwai matashin wuya, matashin wuya na nau'o'i daban daban. Akwai na gargajiya, akwai na zamani da a- da aka tsara musamman don lafiyar wuya. Amma ba sai an sayi mai tsada ba. Abin da ya fi muhimmanci shi ne matashin ya ba wuya tallafi mai kyau. A ganina amfani da matashin wuya wani bangare ne na kula da lafiya. Mutane da yawa suna mai da hankali kan abinci da motsa jiki amma suna mantawa da barci. Alkal'i barci mai kyau yana da tasiri sosai a lafiyar mutum gaba gaba daya. Don haka idan aka tambaye ni kana amfani da matashin wuya? Zan ce eh ina amfani da shi domin yana taim- taimaka mun in samu barci mai kyau da kuma rage ciwon wuya. Ba dole ba ne kowa ya yi iri daya amma yana da kyau mutum ya gwada ya gan abun da ya fi masa. A ƙarshe, lafiyar wuya da baya muhimmi ne. Abubuwa ƙanana kamar matashin wuya na iya kawo babban canji a rayuwa. Idan mutum yana fama da ciwon wuya ko rashin barci mai kyau, amfani da matashin wuya na iya zama mataki na farko mai kyau. Na gode sosai da sauraron wannan maganata. Na fata ta amfane da ku da kuma na fama-- na fata na iya na gana da ku a kan amfanin matashin wuya da abubuwan da dai ya isa ku kuyi. Na gode.

Assalamu alaikum. A yau, zan yi magana ne a kan wata tambaya da ta shafi rayuwar mu ta yau da kullum. Tambayar ita ce, yaya nake tafiya zuwa wurare, kuma me yasa nake zabar irin wannan hanyar tafiya. A rayuwa, tafiya wani abu ne da ba za a iya guje masa ba. Ko zuwa aiki, makaranta, kasuwa, ziyara ko wani wuri na musamman, dole mutum ya motsa daga wuri zuwa wuri. Hanyoyin tafiya kuwa sun bambanta gwargwadon yanayin mutum da kuma, eh, inda zai je. Ni kaina, yawanci ina tafiya ne ta hanyar hawo mota. Wannan na iya zama mota ta kaina, ta jama'a ko kuma mashin. Dalili kuwa shine sauki da kuma saurin isa inda, inda nake so. A yawancin lokuta, hawa mota yana rage gajiya, musamman idan wurin yana da nisa. A wasu lokuta kuma, idan wurin da zan je yana kusa, ina tafiya da ƙafa. Tafiya da ƙafa tana da amfani sosai, ba wai kawai wajen isa wuri ba har ma da lafiyar jiki. Yana taimakawa motsa jiki, yana kwantar da hankali kuma yana ba mutum damar ganin abubuwa da kyau a hanya. Idan tafiya tayi nisa ko kuma tana buƙatar fita daga gari, ina amfani da mota ta hanya ko ta tafiye-tafiye. Irin wannan tafiya tana buƙatar tsari, musamman wajen lokaci da kuɗi. Ina kokarin zabar hanyar da ta fi aminci da kuma dacewa da yanayin tafiya. A wasu lokuta, musamman idan ina gaggawa, zan zabi hanya da ta fi sauri ko da kuwa ta fi tsada kaɗan. Amma idan lokaci yana nan, zan iya zabar hanya da ta fi arha. Don haka, zabin hanyar tafiya yana danganta ne da lokaci, nisa da yanayi. A wannan zamani, fasaha ma tana taimaka mana wajen tafiya. Muna amfani da waya wajen sanin hanya, duba zirga-zirga ko kiran abun hawa. Wannan ya sauƙaƙa tafiya sosai idan aka kwatanta da baya. Duk da haka, ina ganin yana da muhimmanci mutum ya yi hankali a tafiya. Ko kana tafiya da ƙafa ko hawan mota, tsaro yana ya kamata ya zo na farko. Bin dokokin hanya, gu guje wa gaggawa marar dalili da kula da kai suna da muhimmanci. A ganina, tafiyar ba wai kawai motsi ba ne, hanya ce ta haduwa da mutane, ganin sababbin wurare da samun kwarewa. Wani lokaci, tafiya kanta tana zama abin koyo da tunani, musamman idan mutum yana tafiya cikin natsuwa. Don haka, idan an tambaye ni yaya kake tafiya zuwa wurare, zan ce ina amfani da hanyoyi daban-daban gwargwadon inda zan je. Wani lokaci mota, wani lokaci ƙafa kuma wani lokaci mota ta tafiye-tafiye. Abin da ya fi muhimmanci shi ne tafiya cikin tsari, natsuwa da aminci. A karshe, tafiya wani bangare ne na rayuwa. Yadda muke tafiya na iya shafar yadda muke jin kanmu da kuma yadda muke gudanar da rayuwa. Idan muke yi tafiya da hikima da kulawa, rayuwa za ta fi zama mai sauƙi da aminci. Na gode sosai da sauraron wannan maganata. Ina fatan ta amfanar da ku. Na gode.

Assalamu alaikum. Wane lokaci ne shekara, wane lokaci na shekara kake fi so? A gaskiya idan aka tambaye ni wane lokaci na shekara na ke fi so, zan ce ba sauki a ba da amsa da ya daki ba. Saboda kowane lokaci na shekara yana da nasa amfani da kuma abubuwan da yake kawowa. Amma idan zan zabi daya zuciya ta fi karkata gare shi, zan ce lokacin damina ne. Ina son damina saboda abubuwa da dama. Na farko, yanayi yana sauyawa. Zafi mai tsanani yana raguwa, iska tana yin sanyi kaɗan kuma rana ba ta kona jiki kamar lokacin rani ba. A lokacin damina, mutum zai iya yin tafiya ko aiki ba tare da gajiya sosai ba. Wannan sanyi da iska mai dadi suna sa mutum ya ji natsuwa a zuciya. Sannan kuma damina lokaci ne da ake ganin albarkar ƙasa. Gonaki suna fara yin kore, shuke-shuke suna girma kuma ana ganin amfanin gona a fili. Ga manoma, wannan lokaci ne mai muhimmanci sosai. Domin shi ne tushen arziki da rayuwa. Idan ruwan sama ya yi kyau, kowa yana farin ciki domin ana saurin samu abinci mai yawa. A lokacin damina ana yawan jin kamshin ƙasa bayan ruwan sama. Wannan kamshin yana tunatar da mutum abubuwan da suke shuɗe. Musamman tunanin yara. A lokacin da nake yaro, ina tuna yadda muke fita mu kalli ruwa yana sauka ko mu taka cikin laka ba tare da damuwa ba. Waɗannan tunani-tunani suna sa damina ta zama lokaci ne musamman a gare ni. Amma ba damina kawai nake so ba. Ina kuma ganin lokacin hunturu yana da nasa muhimmanci. Hunturu lokaci ne da iska ke yin sanyi sosai musamman da safe da dare. A wannan lokaci mutum yana jin dadi idan ya sa kaya masu kauri, ya sha shayi mai zafi ko ya zauna yana hira da iyali. Hunturu yana sa mutane su kusanci juna saboda sanyi yana tilasta mutum ya neme dumi a kusa da wasu. Lokacin rani ma yana da nasa bangaren. Ko da yake rani yana da zafi sosai, yana koya wa mutum hankuri da juriya. A rani mutum yana koyon yadda zai kula da kansa, ya sha ruwa da yawa, ya neme inuwa kuma ya rage yin abubuwan da za su cutar da lafiyarsa. Haka kuma rani lokaci ne da ake yawan hutun makaranta wanda ke ba yara da manya damar hutu da nishaɗi. Idan zan kwatanta waɗannan lokuta uku, zan ce damina ita ce wadda tafi dacewa da halayyata. Saboda ina son natsuwa, ina son kore da yanayi mai rai kuma ina son lokacin da ƙasa ke nuna albarkarta. Amma hakan ba ya nufin sauran lokuta ba su da muhimmanci ba. Kowane lokaci yana da darasi da albarka. A zahiri rayuwa ma tana kama da waɗannan lokuta na shekara. Wani lokaci rayuwa tana zama kamar rani, cike da zafi da kalubale. Wani lokaci kuma tana zama da damina idan abubuwa ke fara gyaruwa da bungarsa. Sannan wani lokaci tana zama kamar hunturu idan mutum yake buƙatar hankuri, juriya da kusance da wasu.